Yanda ake ajiye takardun aiki to gaskiya ya danganta da wane irin aiki ne kake yi ko kuma wane irin abu ne za ka yi. Amma kaman takarda na aiki, takardu ne masu muhimmanci ana ajiye su wani lokaci a gida ko kuma a wani guri makamancin haka. Amma gaskiya yana da matuƙar muhimmanci. Ko wane takardu mutum ya zamo yana adana su, yanda ya dace ba wai yaringa ajiye su, koyaya ba sabila da wasu takardun suna da muhimmanci. Idan wani abu ya same su, mutum zayi shiga cikin matsala ko a gurin aikin ko wani abu makamancin haka. To normally kowane gurin aiki da yanayin tsarin su yanda suka tsara yanda suke yin abubuwan suke ajiye abubuwan su amma kaman wurin aiki haka ko'ina suna da wajen ma'adanan su, wurin da suke adana fayil fayil da suke ajiye takardu a gurin. To ta iya yiwuwa wannan gurin mutum, mutum, mutane ma basa zuwa sai dai in har kana da wani abu mai muhimmanci a gurin za a ba ka dama ka je wannan gurin ko kuma ida ka ajiye ko kuma ka, ka ɗauka. In za ka yi amfani, idan lokacin amfanin su ya yi. Amma wai haka kawai gaskiya wani lokaci yana da matuƙar wahala ace wai kawai, kawai haka kawai ka je ka, ka ɗauki takarda kawai ba tare da wani bayani ko wani abu ba. Gaskiya takardun wajen aiki, yanda ake ajiye su, gaskiya ya danganta da yanayin gurin aikin. Domin wasu gurin aikin suna da guri na musamman ko da yake ba ma wasu ba kusan ko wani guri idan dai har na aiki ne suna da gurin ajiya nasu. Gurin da suke ajiye kayayyakin su wa'inda basa so ma wani abu ya same su ko kuma wani abu ya ringa taɓa su. To wannan duk dai ya danganta dai da yanayin gurin aikin. Bayan haka kuma in a gida ne to wannan takardu dai mutum dai bazai ɗauko takarda daga gurin aiki ba wanda ya san cewa takardar gurin aiki ne yazo yayi wasa da shi. Normally akwai kaman fayil da ake amfani da shi. To a cikin wannan fayil ɗin dole anan ake ajiye ma'adanai, takardu ko wani abu kuma akan saka shi ne a gu, a guri wanda, yaɗan yi nisa da yara wanda yara ba za su je gurin ba, ballantana su taɓa ko kuma su yaga. Domin takarda yana da matuƙar hatsari. Barin ma irin takardu wa'inda ba a yi, ba a yi mene ne ba, wa'inda ba a yi, umm, ba a samu su leda ba irin yanda ake zuwa ayi a kafe haka. Menene sunan ba suyi laminating nashi ba to idan ba a yi laminating nashi ba ko da kai ko dama ace an yi laminating nashi, ai takarda in aka ce wannan takarda na gurin aiki ne ba takardar wasa ba ne. To gaskiya ana adana shi da muhimmanci sabila da takardan shi, takardu shine ya kan zamo kaman wani shaida ga wani abu ko kuma a ko wani context ne. Ko da abun da ya iya zamuwa, ko da abun da ya iya zamuwa naka ne ko ba naka ba. Amma dai in aka ce wannan takarda na aiki ne to gaskiya yana da matuƙar mahimmanci sosai kuma mutum bazai yi wasa da shi ta koyaya ba. Shiyasa yana da matuƙar muhimmanci a ko wane gida ne ma mutum in ya san me yake yi, ta tanadi guri a cikin wardrobe haka ko wani abu wanda zai ringa ajiye. Zallan takardu ne masu mahimmanci wanda kuma su karan kansu yara ba za su ringa samun dama su je kusa da shi ba. Ko dai ruwan sama haka ko kuma ruwa ko wani abu dai makamancin haka me ɗan ruwa ruwa haka. To idan haka har aka tanada masa guri to gaskiya ina ga dai taimaka wajen ajiye wa kuma wannan takardun za su ajiyu. Yanda ya dace ba tare da an samu matsala ba kuma ba tare da shi, ba tare da mutum karan kansa ya sha wahala ba. Ko ya ko, ko da ace zai zo ɗauka already ya san a inda ya ajiye takardun. Bayan mutum ya san a inda ya ajiye takardan kuma ya san cewa yara ko kuma wani ba zai je gurin ba domin ya sa shi a guri me muhimmanci, ya ɓoye shi yanda, yanda wani abu bari taɓa, bari taɓa samun shi ba. Yanda dai ake adana takardu kenan cikin mutunci ba tare da wani abu ya same su ba.

To, kamar haƙuri dai haƙuri. Shi haƙuri dai mun sani shine dai ginshiƙin abokin zaman rayuwa. Domin idan baka da haƙuri ba abinda zaka iya yi a rayuwar nan, either wa kanka ko da zama da mutane ko kuma wani al'amura na yau da gobe dole saida haƙuri domin ɗan adam da ka gan shi, wanda Allah ya halicce shi, kowa yana da nashi kalan, kalan, kalan rayuwa kuma kowa yana da nashi kalan tarbiyya da kuma kowa yana da kalan nashi halin. To kuma halinka da halina da halin wani bai zamo lallai ya zamo ɗaya ba. Dole kowa akwai zaka samu wasu suna da son kai, wasu kuma suna da kishi, wasu kuma dai suna taurin kai, wasu kuma sunada, sunada mutunci wasu basu da shi to gaskiya haƙuri shine babban abu na zamantakewan zaman, zaman ɗan adam. Domin duniyar nan karan kanta tana zaune ne cikin haƙuri domin inda ba'a haƙuri da juna da yanzu, faɗace-faɗace, rikice-rikice sun yi yawa. To shi dai haƙuri kamar yadda ko a cikin addini ma yana yawan bamu, ana yawan koyar da cewa ayi haƙuri da juna, ayi haƙuri da juna, a ringa ƙara haƙuri, a ringa yin haƙuri. To menene yake jawo a ringa yin haƙuri ne? Shi haƙuri shine, shine yake sa duniyyar ma ta zauna ta tafi a yanda ya dace. Domin kamar yadda na faɗa a baya, kowane ɗan adam yana da nashi halin, yana da nashi tunanin, yana da nashi dabara. Naka da nawa da nawani bai zamo lallai ya zamo ɗaya ba. Amma abinda zai dai-dai ta zamantakewar rayuwa shine haƙuri, shine haƙuri idan baka da haƙuri babu inda zaka je a rayuwa kamar yanzu in kana neman kuɗi ne, to idan kana neman kuɗin nan, dole sai ka yi haƙuri, ka jure a hankali a hankali. Domin ba a dare ɗaya ake zu ɓuɗe ido ayi kuɗi ba. Haka idan ilimi kake nema, idan ilimi kake nema, haka ilimin nan shi ma dole sai ka yi haƙuri. Za kayi haƙuri ka zauna ka je makaranta an baka assignment zakayi in an maka wani abu ma zaka yi. Haka zamantakewa da mutane. Kowa in za ka zauna da shi dole sai ka yi haƙuri. Wani zai maka laifi, wani da gangan zai zo yama wani abinda ranka zai ɓaci, wani da kuma bisa kuskure zai maka. Amma idan kana da haƙuri, in an maka kayi haƙuri ka yafe ka basar sai kaga rayuwan yana tafiya maka yanda ya dace. Amma daga zarar akace mutum wai bayi da haƙuri, to gaskiya bai cigaba, bai cika samun cigaba cikin sauƙi ba. In ba dai ikon Allah ba ko kuma Allah ne ya jarabce shi da wannan cigaban. Amma yawanci rashin haƙuri bayan da yake kai mutum. Idan kuma aka maka wani abin wani lokaci, idan har aka ce an ma abinda ranka ya ɓaci ya kai matuƙa, ya kai matuƙa ɓaci, to mafi sauƙi shine kayi shiru kaja gefe kabar gurin. Shine kawai ka kama kanka daga gurin ka bar gurin da aka abun ya faru. Na biyu kuma ka je ka zauna ka yi shiru kar ka ringa maimaita magana ko kuma abinda ya faru domin shima yakan daɗa fusata mutum. Yanda zaka kama kanka kenan. Bayan haka in ma kana jin abun ya ƙi yiwo, ka kwanta. Ka kwanta in kana zaune ne, in kana tsaye ne ka zauna, in kana zaune ne ka kwanta. Domin har zuciyan ka ya samu, ya samu ya, ya samu ya kwanta. Hankalinka ya ɗan kwanta shine yanda ake akama kai. Amma kaman darasin rayuwa, ai haƙuri darasin shi yana da yawa. Wasu abubuwan da yawa zaka gani ko acikin yanayin da mutane suke ta faɗakarwa ne. Wani lokacin za'ace za'a baka, za'a baku abu ku biyu ko ku ukku. So idan wanda akace ku jira zakaga wanin baya da haƙurin da zai iya jira, bayan ya tafi ya bar gurin bai fi da minti ɗaya ba ko minti biyu ko minti uku sai kaga anzo an raba wannan abun. To miye ya jawo masa rashin haƙurinshi ne ya jawo masa ya rasa. Domin in da ya tsaya ya jira kamar yadda kowa zai jira, da zai samu wannan abun. Kuma mafi akasari darasin rayuwa duk kawai inda suke nan a duniya manyan-manyan masu kuɗi kama ga irin su Elon Musk, irin su Bill Gates, irin su Mark Zuckerberg dukka idan ka duba kaga rayuwansu zakaga cewa haƙuri ne ya kaisu matakin da suke ciki. Inda ba don basu da haƙuri ba, ba zasu je matakin da suke ba. Kamar shi Elon Musk shekara nawa ya yi yana fama yana ƙoƙarin talla, yana ƙoƙarin harba rocket nashi na kamfanin shi amma bai yi ba. Amma a hankali a hankali bai gaza ba ya yi haƙuri ya jira ya jira ga shi a yanzu an kai lokacin da ya cika burinsa.